Wata aka haife ku? An haife ni a uku ga watan Ogusta, shekara ta dubu biyu da biyu. A wannan watan aka haife ni kuma da wannan kwanan watan nake amfani.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Gaskiya kiran da nake karɓa a wajen aiki ya danganta. Ko in ce ma ba zan iya misalta adadin kiran da ake mun ba a wajen aiki. Kuma ya danganta da wane alubadi ake fuskanta a yayanyen aikin. In aikin ya kasance mai sauƙi, kira ya kira'yan basa yawa.

Kana iya yin iyo a ruwa? Eh, na iya yin iyo a ruwa. Na iya linƙaya, na iya badambadama, na iya wulketa-wulketa a cikin ruwa. Zan yi nutso babba in nitse har ba'a ganina. Zan iya aƙalla minti goma ina iya yin iyo. Wannan aiki ne mai sauƙi. Iyo yana da daɗi musamman ma a Kogi.

Yaushe kake cin abincin dare? Eh, yawanci ina cin abincin dare ne idan na dawo daga wajen aiki. Nakan taso ƙarfe tara, tara da rabi, goma har zuwa shaɗaya wannan lokacin nake cin abinci. Da kuma nakan ci abinci na ne irin around ƙarfe bakwai, takwas zuwa takwas da rabi. Amma saboda yanayin abubuwa da suka canza, aiki ya ɗan ƙara yawa kuma yawanci ni kaɗai ne wasu lokutan shi ya sa abubuwan suka kasance haka. Amma da ina ban wasa ma da cin abinci. Kun ga ni nan ina cin abinci akan lokaci. Matami ne ni babba.

Na mari biskit. Kana rera waƙa a lokacin wanka? Eh, ina rera waƙa a lokacin wanka. For instance I'm giving you example. Toh! Once you have done, you can.